Abubuwa da yawa suna sa ni in yi dariya. Misali ace ina cikin koshin lafiya, ina iya ƙoƙari na inga nazauna, na natsu, na ci abinci, na sha ruwa, ina hira da abokanai na, bisa ga abubuwan da sun faru tsakanin mu da su da, tun muna yaranta ka. Abubuwan can mafi yawa suna sa ni ina jin dadin, sannan kuma yana sa ni dariya. Saboda haka abokanai na ne mafi yawan dalilin da ya sa nake yin dariya.

Ni mafiya wuraren da nake son ziyarta ina son ziyartar wuraren wasan ƙwallon ƙafa saboda ni, eh ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai kuma ina son kallo. Wasan ƙwallon ƙafa shi ne ƙadai wasan da ina ƙallo yana bani farin ciki yana bani kwanciyar ƙa'ina saboda haka bana wasa da ƙwallon ƙafa sosai misali wajen ziyara.

Yanda nake neman izini a wurin hutu shine mafi yawa. Idon misali, iyalaina suna buƙatan hankalina ko kuma an samuwa masala da dole sai ina wurin ne. Ina zuwa same maigidana, yi mashi magana, in gaishe shi, na gaishe shi sai in gaya masa saboda shi na san shi ma mai iyali ne zai iya fahimtar cewa eh ga abin da yake ciki, ga abin da yake tafiya na. Sai in gaya masa akan cewa ina neman izini ne ya taimaka mini saboda in samu, in je in dubi iyali na, in kula da su. Haka nake neman izini a wajen aiki.

Eh ni ina son karanta littafai sosai saboda littafai karanta abubuwan da nay, ina karanta yana kara mini ilimi kuma yana kara min fahimta. Shi ya sa ni ina son karanta littafai sosai. Sa'annan kuma karanta littafi yana bani ƙarin sani agame da abu da ban taɓa sani ba. Shi ya sa ni komai iyali ina iya ɗage wa inji wurin in karatu.

Yadda muke sa hannu shine duk time da muka je wajen aiki muka fita kafin na mu fara aiki muna zuwa mu sa hannu bayan kuma muyi aiki in an tashi aiki kafin na mu tafi gida muna sa hannu. Sannan mu bayan mun sa hannu muna saka ranar da muka sa hannu da kuma watan da muka sa hannu da kuma shekarar da muka sa hannu kafin na mu tashi a wurin aiki.

Ni bani da ƙwararren lokaci da nake yawan wanke tufafi, saboda ni duk lokacin da kaya na su ka yi datti ina zuwa in wanke su. In misali ace kaya na ya yi datti kafin asabar, ina wanke shi kafin asabar ɗin. Indai kuma ya yi datti kuma a cikin ko sati ne, ina iya koƙarin inga na wanke su. Wani lokaci nake wanke su sau biyu, wani lokacin wanke su uku, wani lokacin wanke su biyar ma a sati. Wani lokaci ma kullum ina yin wanki.

Yadda nake taimakawa mutane shine wani lokaci ina iya taimako wajen ba da kuɗi, wani lokaci kuma ina iya taimako da abinci da kuma abin sha. Wani lokaci kuma ina iya ba ma masu rashin tufafi ko ƙasashen da basu da tufafin saka, ina iya ba su kyautan tufafin saka. Haka ne ni nake taimakon mutane a inda ni zan iya yin taimakon su.

Eh ina bada shawarar aiki sosai. Dalilin da yasa nake bada shawarar aiki daga maigidana sai nine mabiyinsa a gujin aiki. Sa'annan kuma a gujin aiki baza kayi sammanin cewa kowa nayin aiki daidai ba ko kuma zakayi sammanin kace kowa nayin abu yanda yakamata ba. Ina iya bada shawara ga wayanda naga suna yin abinda bai kamata ba a lokacin da bai kamata ba. Ina iya bada shawara saboda gelatu domin dukanmu muna aiki ɗaya ne kuma muna son cigaban dukanmu. So hakane nake bada shawara.

Eh ina ƙetare ƙafafu mafi yawa lokacin zama. Dalilin da ya sa nake ƙetare ƙafa lokacin zama shine, in na ƙetare ƙafa ɗaya yana ba ni balance mai kyau wanda zan samun zauna in huta. Eh abubuwan da nake so in yi, shiyasa nake jin daddin ketere kafa a lokacin zama. Indan ban ketere kafa lokacin da na zauna ba, sai ba na ji kaman ina cikin kwanciyan hankali ba.

Eh ina amfani da kunnen waya sosai. Dalilin da ya sa nake amfani da kunnen waya misali in ina aiki da kunnen waya ne nake amfani na ɗauka na yi connecting bluetooth ina insa waƙa. Ina sa waƙa sai indinga aiki cikin kwanciyar hankali da natsuwa ina kuma biyan buƙata na daya kamata.

Gaskiya muna da dangi sosai, ban san yawan danginmu a gida ba kan gaskiya. Kawai dai ni dai abin da ni na sani shine mu muna da yawa ne a gidanmu amma waɗansu ba su zama tare da mu. Waɗansu suna waje jiya sannan waɗansu kuma suna wajen su jiyoyi. Saboda haka ban san gabaɗaya yawan danginmu ba amma dai waɗanda mu muke da su nan kusa mu biyar ne danginmu.

Lokacin da ruwa na zuwa, mafi yawa ina zaune a ɗakina ina kallon TV ko kuma ina kallowa cikin na'ura na na laptop dina. Bayan haka kuma ina yawan cin gyaɗa sannan ina hira ko kuma ina cin gyaɗa ina jin waƙa lokaci ɗaya. Mafi yawa shine abubuwan da nake yi lokacin ruwan sama. Amma wani lokaci kuma in bani da caji cikin na'urana kuma ina lullube ne cikin bargon zan kwanta nai bacci.

Yadda nake tafiya wurare shine ina amfani da motan bus ne saboda in ina tafiya cikin bus nafi samun kwanciyar hankali sannan kuma bus zai iya ɗaukan kayayyaki na daga baki ɗaya cikin mota. Sannan kuma ina jin dadi inda nake haduwa da mutanen kasuwanci da suke cikin motocin din muna hira muna shagali muna tafiya.

Yanda nake kula da gashin mu shine, eh mu'anan muna amfani da mai ne, mai kuma bamu amfani da wanda an sa masa, abubuwan da bai kamata a ciki. Muna amfani da mai ne, baƙin mai zalla na suma. To, a wurin inda muke shafawa akan gashin mu, in mun shafa yana sa shi yana baƙi baya karye wa, sannan kuma yana sa shi laushi.

Gaskiya ina shan ruwa. Wani lokaci ina iya shan kofi goma ko wane rana ɗaya. Wani lokaci ina iya sha fiye da kofi goma rana ɗaya bisa ga yawan aikin da nayi. Saboda wani lokaci rana na shanye ruwa a jikin mutum, mutum ya yi zufa yana rasa ruwa jikinsa. Saboda haka ni ina iya ƙoƙarin na ga na sha ruwa sosai. Na sha ruwa sosai saboda bana son ya sa bakina bushewa. In bakina ya bushe yana tsage wa.

Abinci da na fi so shine shinkafa da wake. Dalilin da ya sa na ke son shinkafa da wake shine tun ina ɗan kankani, tun ina ɗan jariri, mama na abincin da take son dafa mini ke nan na ci, shi ya sa ni ni duk inda na sami shinkafa da wake gaskiya ba ƙaramin jinda da na ke yi ba saboda yana sa ni ƙoshi, yana sa ni ƙiba, bayan haka kuma yana sa ni haske.

Eh muna amfani da ruwan rijiya amma mu muna amfani da ruwan rijiya wajen wanki ne da kuma wajen share ɗaki dai kuma ya tafi wajen dafa abinci kuma muna iya amfani da shi amma ba kowane lokaci ba saboda lokaci ruwan rijiyar yana iya dagulewa. Saboda mu muna amfani da ruwan pure water ne mu sha amma idan za muyi girki ko shara ko wanke wanke muna amfani da ruwan rijiyar ne amma ba mu sha.

Yadda muke sadarwa a wurin aiki shine muna nan tare da juna ba bakin ciki ba, bace rai. Muna yin shawara tare da juna sannan kuma muna aiki muna hira tare da juna. In akwai shawara duka muna ba ma junanmu. In akwai abin da muna buƙatan ɗaya mu ya koya wanda shi mun san bai iya ba muna koya masa. Haka muke aiki, muke farin ciki, muke jin dadi a wurin aikinmu.

Ko wane karshen mako, ni abun da nake shiri shine ina shiri in saya tolo-tolo da kuma kaza wanda zan ba ma iyaye na, sannan kuma ina shiri in saya kaji wanda za mu yi amfani da shi da ni da matana da yara na a gida. Sune abubuwa mafi mahimmanci da nake yawan shiryawa a karshen mako domin kuma ina yawan siyan shinkafa da wake wanda za a ci a gida.

Eh ina buga rubutu da sauri. Wannan yana cikin ɗaya daga cikin baiwan da Allah ya ba ni buga rubutu da sauri. Dalilin yasa nake iya buga rubutu da sauri shine hannu na na dama na yana da ƙarfi sannan kuma in ina rubutu da shi yana tafiya min yanda ya kamata. Sannan kuma, hannun dama na kuma zan iya rubutu da wuri in sa hannu.

Ni kiɗa da nake yawan son ji ni na son dinga jin hip hop ne. Amma kuma wani lokaci kuma ina son dinga jin afrobeat. Dalilin da ya sa nake son jin afrobeat shine Davido ya yi inspiring na fara son afrobeat. Shiyasa ni idan ina jin afrobeat yana bani kwanciyar hankali kuma yana sa ni ina tuna da culture na Africa.

Yadda nake in zanje guri shine ina saka cikin asusu na na crypto. Bana cika ajiye kuɗi na a asusun banki na. Dalilin da yasa shine bankuna suna yin cire caji sosai ma mutane a cikin asusunsu. Kuma wani lokaci haka kuɗi ma yana zama za a ce an cire maka caji na ajiya. To crypto kuma bata haka.

Ni ina karɓan baƙo da mahimmanci, ina karɓan baƙo da hannu bi biyu. Domin aka ce bakonka shine arzikinka. To ni yadda nake karɓan baƙo shine in za ka zo wurina ya kamata ka sanar da ni kafin ka zo wurina saboda in yi maka shiri mai kyau saboda kai ma idan ka zo za ka ji daɗin inda zan marabce ka amma kuma idan ba ka sanar da ni ba kuma duk inda ka zo ka sami abubuwa haka za ka ɗauke su.

Eh, ina son abinci mai yaji sosai. Dalili da ya sa nake son abinci mai yaji, saboda idan ina cin abinci mai yaji, yana sa ni ina ƙara jin sha'awan son cin abincin ɗin, kuma yana sa ni ina cin abinci sosai. Shi ya sa nake son cin abinci mai yaji. Ina son yaji mai citta minci a cikinsa, da kuma mai tafarnuwa. Duk ina ci ina jin dadi.

Lokacin na shekara da na fi so shi ne na fi son lokacin Disamba. Dalilin da ya sa na ke son lokacin Disamba shine. Lokacin Disamba wurin ina iya samun abokanai da za mu fita tare da su, abokanai da kuma. Za mu iyi muyi hira tare da su, waƴanda mun yi kwana biyu ba mu haɗu da waƴanda kuma sun yi tafiya basu gari suna iya dawo ga baki ɗaya daga duk inda suke. Mu haɗu muyi shawagi da shawara da kuma dariya tare mu tuna da da.

Eh ina jure barkono mai yaji, ni barkono baya min zafi sosai ma a harshe na, ni na ɗauki barkono kaman abu ne wanda zai saka ƙadinga jin ɗanɗano kuma ya saka ƙarin gajin ƙarin sha'awan cin abinci, shi ya sa ni in duk abinci da inna samu in yana da yaji sosai ina ci sosai, saboda haka abinci mai yaji ko mai barkono ya fi daɗi a waje na indai duk abincin da za a dafa babu yaji ko barkono bana cika son.

Eh muna da bokiti da yawa kasai a gidanmu. Muna da bokiti sun kai guda goma saboda a ɗakina ma akwai guda biyu, a ɗakin ƙannena akwai guda biyu, sannan kuma akwai guda ɗaya. A ɗakin mu na zama akwai guda biyu ma, a ɗakin mamana da babana a sannan kuma akwai guda biyu a wajen girki.

Ni na fi son shayi ne. Dalili daya sa nake son shayi, shine abunda mu muka saba shayi gefenmu nan kenan. Ba kamar a ce lokacin damina, in aka yi ruwan sama, muna yawan fitowa baƙin hanya, mu samu shayi da za mu sha, saboda jikinmu ya ɗumi. Muna samun shayi da aka sa da cittan minci, domin yana kuma magancen mura da kuma toshewar hanci.

Gaskiya yawan madubin gidanmu ban kirga ba kaman mali. Ina da guda biyu a ɗakina sannan kuma ƙanwana tana da guda ɗaya, mama na tana da guda ɗaya. Saboda haka ina fatan cewa ƙannena ma dole za su yi amfani da madubi saboda idan suka tashi shiri su fita waje dole ne za su yi amfani da madubi su dubi jikinsu. Su a takaice ce muna da madubi a gidanmu ya kai guda biyar.

Eh ina sanya bel kullum gaskiya. Don mafi yawan wanduna na suna amfani da bel ne. Amma kuma ranar Lahadi kuma yana yawan saka janfa ne. Janfa na kuma ana amfani da mazargi. So zan ce ina sanya bel kullum amma kuma ranar Lahadi bana cika sanya bel. Amma wani lahadi da yamma ina sanya bel.

Eh, yana fikicin tufafi. Abin da ya sa nake fikicin tufafi shine wani lokaci zaka kai kaya gashi nan dai a wanke a goge amma kuma zaka ga ra'ayin ga yakama aka saka ba. To mafi yawa ni na amfani da kaya da ra'ayi na yakaman saka lokacin da nake son saka su. Shi ya sa nake fikicin tufafi.

Eh muna da fanka a rufin ɗakin mu. Fanka muna da na sama, muna da na ƙasa. Saboda na ƙasa nan ya fi bada iska mai kyau. Na saman nan kuma yana da yawan kara, yana fitinar mutum bai da daɗi yin amfani da shi. Misali in wuta yayi ƙarfi yana gudu sosai, yana kara, yana fitina. Shi ya sa bamu cika amfani da shi.

Eh ina biya kuɗi ta waya. Dalilin da yana sa nake biyan kuɗi ta waya ya fi mini sauƙi sannan kuma baya ɗauke min lokaci da zan tashi in je har banki in je na biya kuɗi. Amma kuma a wayana kuma ina inda nake zan zauna hankali kwance in tura kuɗi ya isa wurin wanda nake so na tura wa.

Ina iya kallon madubi, wani lokaci sau biyar a rana ɗaya saboda da sassafe idan na tashi da na yi wanka na goge haƙori na a wajen wanka na ma akwai madubi nakan duba hakorai na duba bakina sannan kuma bayan na gama wanka ma ina iya sake duba madubi na tashi na saka kaya zan fita ina duba madubi ina je wurin aiki ma bayan na gama na karkabe jikina kura da na samu jikin wajen aiki ina iya sake duba madubi in tabbatar na share jikina ya fita da haske yayi tsaf.

Dangantakar mu da makwabtan mu na da kyau gaskiya, saboda makwabtan mu suna da fahinta sannan kuma ba su da fitina, ba su da takura sannan kuma su kalan mutane ne wanda za ka iya shakuwa da su ba tare da jimawa ba. Saboda haka gaskiya ne ina jin dadin dangantakar mu da su sannan kuma ba su da matsala sosai gaskiya. Ina son maganar su.

Wai gaskiya ne ina shan madara sosai, ni gwanin shan madara ne. Yanzu haka da safe dinnan ma naje na kara siyan madara na ajiye a giya. Domin madara shi kalan abu ne wanda yake sani in nasha shi yana sani bacci, yana samun bacci sosai sannan kuma yana magance ciwon olsa haka ce. Shi ya sa ina yawan dagewa da shan madara.

Eh, ina son kallon wata da dare. Misali ace ina tare da matana muna zaune muna hira, mu je muna kallon farin wata, muna tuna da yanda za muyi abubuwa tare, muyi farin ciki tare sannan kuma yanda za muyi zaman tare. Saboda haka gaskiya farin wata ne abu ɗaya wanda yake da kyau ace masoyi da masoyi, ama su zaune a wa je suna kallo suna hira.

Gaskiya ni ina da saurin aiki a hanuna. Ina kammala aiki da wuri-wuri, bana cika ɗaukan lokaci. Domin shi baiwa ne wanda Allah ya bani. Ina aiki in yi shi a cikin lokaci ba tare da na bata lokaci sosai ba. Shi ya sa ni kammala aiki baya bani wahala. Ina da kammala aiki a cikin lokaci. Kamar misali, ace an bani aikin fenti,

Aikin gida da na ke yi kullum gaskiya sun suna da yawa kuma sun banbanta. Ina iya yin shara kullum, sannan kuma ina iya yin wanke wanke kullum, sannan kuma ina iya yin girki kullum. Mafi yawa kuma abin da isa na ke yawan yin shara kullum sosai shi ne, bani bana son ganin ɗaki da datti ko gida da datti. Sa'annan kuma girki kuma ni bana barin jikina da yunwa, ina iya ƙoƙarina inga na tabbatar cewa na magance yinwa jikina.

Eh ruwan sanyi kan gaskiya sai lokacin zafi ne nake ƙoƙarin shan ruwan sanyi. Amma inda damina ne bana son shan ruwan sanyi, saboda ruwan sanyi yana kawo min mura, sannan kuma ruwan sanyi na kawo min toahewan ji kuma ruwan sanyi yana kammin, ah yoyon hanci. Shi ya sa ni nake iya ƙoƙari na, na ga na kauce ma ruwan sanyi a lokacin damina. Amma inda lokacin rani ya zo lokacin zufa ina sha.

Babban nasarar da muka samu a aiki shine gwamnan garinmu ya kira mu kwanaki, mu muka masa zane, muka masa fenti, sannan mu muka yi design masa stickan siyasansa. Sa'annan kuma, ah, ya haɗa mu da wasu manyan ma'aikata wanda su ma in suna bukata aiki za mu iya yi musu aiki. Shine babbar nasarar da muka taɓa samu a wajen aiki.

Abun da nake yi dun ƙara aiki shine bayan na tashi daga wurin aiki ina ɗaukan samfurin abubuwan da nake yi kwanaki a baya wanda ban iya sosai ba sai ina ƙara fitar da su, ƙara tara musu mahimmanci, in tabbatar cewa eh yanzu zan iya yin abu makamanin ce haka da da ban iya yi ba kuma zan iya yin sai ya fito kuma in ƙara masa inganci.

Eh ina iya ƙoƙarin ɗaure kulli kan saboda, ah, ni inda na taso mama na ta koya min abubuwa da dama, irin ko ɗaure kulli ma ina iya yi. Misali ace in za ta ɗaure a gushinta mu muke tayata wani lokacin mu ɗaure, wani lokaci kuma in akwai kewya ba mu ɗaurewa.

Banida sa'o'i da musamman zan ce ina kallon wayana amma ina iya kallon wayana ko wane lokaci sannan kuma wayana nina dauke shine abokina domin da wayana nake nishaɗi, da wayana nake neman kuɗi da kuma da wayana nake yin graphic design ina, da kuma wayana nake tura sakonni, da wayana nake tura kuɗi, da wayana nake ajiyar kuɗi. Saboda haka wayana kam ko wane lokaci yana fuska na. In bana amfani da wayana toh yana charging ne ko kuma ina bacci.

Eh ina amfani da ajiya yanar gizo. Dalili da yasa nake amfani da ajiya yanar gizo, saboda ajiya yanar gizo ya fi min sauƙi. Duk lokacin da nake bukatan shi, zan koma yanar gizo ne inje in ɗauko kuma in cigaba da amfani da shi. In ba ka ajiye a yanar gizo wani lokaci za ka yi ka rasa wayanka kuma idan ka zo kana bukatan abun da kake ajiyansu kuma ba za ka same su ba. Saboda haka ajiya yanar gizo shawara ne mai kyau ga wanda yaƙirƙirota.

Ina son zama cikin kwanciyar hankali in zauna inda babu surutu, inda kuma babu tashin hankali. Sannan kuma inna zauna ina son ƙetare ƙafa na, ina son ina zaune ina ɗaga abunda zan ina sha. Sannan kuma, ina son ina zaune in samu music, ko wa ka na bugawa.

Kowane lokaci ina iya cin abincin rana, daga abun da ya kama ƙarfe sha biyu zuwa ƙarfe ɗaya. A cikin wa'incan lokutan nan ne, nake cin abincin rana. Mafi yawa abincin rana, yana iya zaman shinkafa da wake, ko kuma tuwo da miya aleho. Su ne abincin da nake yawanci, da rana.

Yadda nake magana da abokan ciniki, mafi yawa ina magana da su ta WhatsApp dina ne saboda su ma ta WhatsApp ɗin ne suka fi so in ga musu magana. Amma kuma wayansun su kuma suna amfani da ƙananan waya ne wanda ba zai iya shiga yanar gizo ba. Saboda haka su muna amfani da su muna tura saƙonnin ne ta SMS ko kuma mu yi kira.

Ina iya share gida sau biyar, sau shida wani lokaci kuma ina iya sharewa fiye da haka a rana ɗaya. Abin da ya sa nake haka shine bana cika son ƙura sannan kuma bana cika son datti a cikin gida saboda datti yana kawo cututtuka sannan kuma datti yana kawo kwari da bai kama da ba a cikin gida. Shi ya sa nake sharewa. Wani lokaci na kan iya sharewa sau shida, wani lokacin share sau takwas, wani lokacin share ko sau goma wani bede mai ni ba.

Eh ina raba ayyuka ga wasu saboda wani lokaci ayuka suna iya yi min yawa su fi ƙarfi na. So yanda zan yi tabbatar cewa in sa aiki ya mana sauƙi sannan kuma a samu a kammala shi a ba ma wa'yanda su ka bada aiki aikin su a karɓi kuɗin aikin. Shi ne ina raba ayuka ga sakanina da ma'aikacin da muke aiki tare da su saboda aiki ya mana sauƙi. Idan ba mu raba ayuka ba suna mana yawa kuma ba mu gama wa a kan lokacin da ya kamata. Shi ya sa muke raba ayuka a tsakanin mu.

Eh ina iya duba lambar QR saboda wani lokaci ko ta WhatsApp ma ina iya amfani da shi. Na ɗauki wannan lambar ka mu yi magana da shi ta wurin ne saboda haka ina iya ɗauka lokaci kuma ina amfani da ɗan waya na ne scanning saboda haka yana da kyau ma duba lambar QR.

Eh ina iya rera waƙa gaskiya ina da baiwar rera waƙa. Ko yanzu ma haka zan iya rera waƙa saboda waƙa shi abu ne kuma magana ne wanda ake yin ta cikin saraffafiyar murya sannan kuma a samu kuɗi ana yin ta da shi. Ni rera waƙa baya bani wahala ko in ina wanka ma zan samu za ka samu ina rera waƙa ko in ina aiki ma za ka samu ina rera waƙa.

Inna son faɗuwar, kallon faɗuwar rana sa'an nan kuma abun da ya sa yake sani nake son kallon faduwar sa shine inda hasken rana ɗin ke haskawa yana da kyaun gani yana nan wajen ruwan kogi sanda yana nunannan kamar ja ja ja ja mafi yawan ranar da nake jin daɗin kallo sai in naje bakin kogi da yamma.

Ina da abubuwa da dama da nake yi domin nishaɗi. Wani lokaci ina iya zuwa buga ƙwallon ƙafa saboda nishaɗi, wani lokaci kuma ina iya zuwa buga gemin PS saboda nishaɗi, wani lokaci kuma ina iya tuƙa keke in zaga unguwa saboda nishaɗi. Domin shi ne kalan abubuwa da nake yi yake sa ni in samu kwanciyar hankali.

Na fi son ciyar da hutu a bakin kogi. Dalilin da ya sa nake son ciyar da hutu a bakin kogi shine bakin kogi wuri ne da za ka samu mutane suna kama kifi, wayansu suna iyo suna bule, wayansu kuma suna wasa, wayansu suna wanki sannan wayansu kuma za ka samu suna hiransu ne. To ni kuma idan na tashi zuwa nema sai inje in samu wurin zama na. Ina zuwa da kujera wani lokacin da ta burma na da kayan sanyi na, inje in sha.

Eh to ba kowane kwari bane da ke jin soron su amma kuma kwari abin soro ne. Wai su kwari din suna da illa wa su suna cizo kamar irin cinnaku suna cizo kamar irin su gizo gizo ma suna cizo. Akwai kwari da dama da suna cizo wanda kuma bai kamata dama an gan gan sabar su ba. A wani lokacin naga kwarin kashewa nake yi wai su kuma na gan su soron su nake yi na bar su.

Eh ina tauna goro amma goro da nake tauna ba kowane irin goro bane. Ni goron da nake tauna shine namijin goro. Dalili da yasa nake tauna namijin goro shine yana maganin sanyi kuma yana maganin mura sannan kuma yana maganin ulcer ma duka. Shi yasa nake tauna namijin goro.

Eh ina sanya tabaru. Dalilin dayasa nake sanya tabaru shine akwai wani abokina da yake son sanyawa muna zama tare da shi. Tun ni bana son sanya tabaru shi ma sai yasa ni nima ina so sanya tabaru sannan kuma sanya su gaskiya na zo na ji daɗin sanya su. Ni yanzu nima na zama mai son sanya tabaru.

Ina zuwa kasuwa ranar Laraba, sannan kuma ina zuwa kasuwa ranar Asabar. Dalilin de ya sa nake zuwa kasuwa ranar Asabar shine, ranar ɗin mafi yawa, bamu da aiki sosai a wajin aiki, So ina amfani da wancan daman, in je kasuwa in saya kayayyakin aikin da zamu fara aiki da su ranar Litinin.

Wanda ke ƙaƙƙafa min baya shine matana. Mata na ne take ƙaƙƙafa min baya. Dalili yasa take ƙaƙƙafa min baya saboda ita ne ta san daidai inda, eh ina bukata a ƙaƙƙafa min baya. Ta sani da tayi sannan kuma tana ƙaƙƙafa min baya, tana bani shawarwari da kuma abun da ya kamata in sani game da baya.